Eh nafi son shinkafa da wake. A'a ina son in ma yi tambaya ne akan wasu project. Akwai shinkafa ko tuwo a shinkafa da ake yi da tuwo kuma. A toh shikafa da tuwo duka abun so ne ama dai shinkafa ta fi karfi da wannan dadaɗi a ga matasa gama tsofaffi kuma waɗanda suka ɗan fara girma haka kaman yanzu mu irin mu shekara misali fifteen to twenty plus haka sun fi son su ci shinkafa. Su dan ci shikafa su dan hada da wani abu ama da wa'inda suka kai thirty haka, forty, fifty haka zuwa abun nan dai su gaskya sun fi so ga sun fi so ga tuwo, sun fi son su ci tuwo, a samu irin tuwo a samu irin miyan kuka, lafiyayen miyan kuka sai ka ga abu yayi dadi. A ɗan samu ana samun tuwo miyar kuka, miyan ta kasance miyar kuka ce a man shanu a ɗan saka man shanu a ɗan soya shi a sa man shanu a ciki a barbaɗa yaji a ɗan barbaɗa yaji toh sai a ɗan saka nama haka ko kifi mutum sai ya ci. Toh su daka manya haka waɗanda suka ɗan fara manyanta suka ɗan fara girma haka ƴan tsofaffi haka a wannan ya ɗan fi musu, ya fi musu daɗi. Amma ni a nawa bangaren nafi son shinkafa saboda ita shinkafa dai dai abincin zamani kamar yadda na ce a baya abincin mu na yara haka abincin mu na zamani. Ko wa zaka ci shinkafa, shinkafa ana sarrafa ta hanya mabanbanta. Ana sarrafa shinkafa, ana yin shinkafa da miya, ana yin shinkafa dafaduka, ana yin dafaduka itace jollof ba ana yin dafaduka ana yin me miya. Sana ana yin shinkafa da wake wata ana mata haɗe haɗe ma za a haɗa jollof yafi yayya. Za a sa shinkafa za a saka green beans su wake, peas su karas su mene ne baya an gama a saka sai lettuce su cabbage a sama a haɗa ta dai tayi kyau. Aha sannan kuma za a iya ɗauko. Za a iya yin ta da miya za a dafa shinkafa ita kaɗai sana sai a ɗauko miya za a iya sa miya, miyar tumatur haka miya kayan miyar tumatur haka da ɗan tattasai da ɗan tarugu haka da albasa. A ɗan yi miya da man gyada da su magi a ɗan yi miya a ɗan yi ta sauce haka sai a ɗinga zubo farar shinkafa baya an dafa farar shinkafa white rice kenan an dafa ta. A ka ɗauko sai a ɗan zuba yan miyan nan a sama aka zuba miyan a sama shi kenan. Sai kuma abu na gaba shine sai abu na gaba akwai dafaduka. Nayi bayanin dafaduka itama nayi bayanin me miya ƴau ba sai kuma mai da yaji. Akwai shinkafa mai da yaji da ake yi za a yi dafa white rice ita ma da wasu suna saka beans suna saka wake a ciki in aka dafa shinkafa da wake sai a bar ta hakanan sai a tsane ta sai a ƙanƙara mai da ita a ɗan yi per boiling dinta ta ɗan ƙara dahuwa. Abu na gaba da za a yi sai a daka yaji wannan tashi da hausa. In aka daka yaji da magi yajin a sa mashi magi a sa mashi spices dai su gishiri ya ɗan yi abun ga sai a saka shi a ciki. In aka saka shi a ɗin sai a saka su suma a ciki sai a sami manja ko man gyada shi ma dai ana sa mashi karas su cabbage su mene ne a haɗa in aka haɗa sai a ci. Shi ma wannan duk shi yasa matasa a nan suka fi zaɓen shinkafa. Shi ko tuwo sai ga irin manyan haka wa'inda suka ɗan fara girmi haka su suna cin tuwo suma suna cin tuwo mabanbanta. Akwai miya kala kala da ake yi ma tuwo akwai miyar taushe da ake yi miya alayyahu yake na ga asa alayyahu ne kayan miya ne alayyahu ne kayan miya ne abun nan alayyahu ne kayan miya ne da sauransu duk za a sassaka su suma a cikin wannan miyar taushe.

Eh ina karbar kira a waya ta amma gaskiya zan iya karɓan kira sau biyu amma gaskiya ne dai kafin, in, ah, kafin in karɓi kira ma ina ɗan jima wa. Sannan na ga tambayaddazu wai nawane mu da yawa a danginmu, a danginmu muna da yawa, muna da yawa sosai, muna da yawa, muna da yawa a cikin danginmu, danginmu da yawa. Sannan ina karɓan kira su, ah, da ɗan dama haka ina karɓan kira da dama a wayata. Sannan nafi amfani ma da data, ina amfani da data sosai dan ni aran bani dama in sa kira, na ma fi abunan ansa kira da, da deta haka na ina da amfani da data.

Eh toh. Ai, yanar gizo ta zame mana yanzu tamkar wani abu ne da ta shigo mana sannan yanar gizo ita ce. Abin mafi sauki, wurin hanyar sadarwa. Hanyar sadarwa ne da neman kudi ne da kasuwanci ne duk ta yanar gizo ake. Yanar gizo tana takarawa sosai. Wajajen ganin anyi wannan wajajen ganin an samu abun nan ana amfani da yanar gizo sosai. Yanar gizo yanzu ita ce kamar abu mafi sauki wurin isar da sako, wurin neman kuɗi, wurin kasuwanci, wurin menene duk ta yanar gizo. Yanzu ma gashi iya ai recode da kuka kowa mana shi. Ga platforms, ga platforms da yawa da ake amfani da su, su ga, ga, ga wajajen sada zumunta, su Facebook, su Twitter, su WhatsApp, su uh X, eh hen Twitter, Telegram su tiktok su instagram duk dai gasu nan imo su meye duk ana sada zumunta. Sannan kuma ba dandalin kasuwanci da wuce Twitter da inda harka ce ta kasuwanci da online business ko irin su crypto haka. Da gaske aka je Twitter aka tafi Telegram to an rufe. Dan Telegram yafi sauƙi wuraren call wuraren abubuwa dai da sauransu. To suna da abun nan sosai da sosai. Ban so muna abun nan ɗinsu. To yanar gizo kuwa ai sai dai muce kai, sai dai muce. Ga network mudai inda muke akwai network gaskiya. Akwai network akwai yanar gizo. Eh akwai yanar gizo gizo cikakka full. Sai dai kuma wani lokaci ko daga a kamfanin sadarwa da kake amfani da shi. Mu muna amfani da MTN ne ko Airtel ko Glo haka. MTN ko Airtel ko Glo. Wurin sadarwa zaka iya samun matsala daga kamfanin amma in dai magana ce ta network toh babu shakka akwai shi ana samun network akwai network eh akwai network to haka ne dai. Ga abubuwa nan da sauransu abubuwa de da dama. Nan dai harka yanar gizo kuwa ai mun gode. An gode Allah gaskiya ana samu. Akwai mata tambayoyin da ake so ayi da yawa. Ana job opportunities hausa kana raba wurinda kake a yanar gizo kana raba wurin da kake da yanar gizo. Wannan ma ai, wannan se cikakken ɓahaushe ma zai gana wannan tambaya da aka yi ta. Wannan question ɗin. Kana raba wurin da kake a yanar gizo. Kana raba wurin da kake a yanar gizo. To ban sani ba ko kuna so kusa kana da ko kana so karabu ko wurin da kake akwai yanar gizo. To ina tunanin wannan shine tambayar. Wurin da kake akwai yanar gizo shine wurin da kake kana samun network kana samun cikakken yanar gizo full network a wajen. Kana samun access da za ka yi uh magana da sauransu. Eh ƙwarai muna da shi ga yi nan ga yi nan sosai. Muna da yanar gizo muna da yanar gizo inda akwai network. Ga yana akwai network. Muna da network. A akwai network ga yana. Akwai network ga yayinan ma yana ta tafiya.

Sau biyu, sau biyu muke goge haƙora. Zaka goge shi da kafin ka kwanta bacci, ba sanan in ka tashi bacci ka gama yin breakfast ka gama cin abinci sai ka goge haƙoran ka. Sau biyu ake goge haƙora. Eh ana goge haƙora ne sau biyu, sau biyu mutum zai goge haƙora.

Yanayin sanyi, ina san wannan yanayin da muke ciki saboda ni gaskiya ban son zafi. Zafi yana damu. Na fi son yanayin sanyi haka abun nan gadon gajin ɗin. Sanyi sanyi haka nan. Yau gaskiya ina bukata yanayin sanyi saboda jikin ka ba na cika son zafi ba. Gaskiya yanayin sanyi ina haka kamar yanzu yanayin da muke ciki so good akwai sanyi.

Eh za mu dama. Kinyi wannan kin gama ne? To ina sa san ehn kida. Ni bana fa jin iida ban cika takin music ba. Ban cika san kida ba. Amma dai ina jin kida ɗin amma ban cika san cida ba. Ban cika san cida ba.

Lokacin da ruwa yake zuwa, ina samun waje in zauna. In na samu waje na zauna, sai in fara yin addu'a, da addu'a da muke yi idan ana ruwan sama, addu'a da mutum zai dinga yi idan ana ruwan sama. Abin da yake yi ke nan, bana yawo a cikin ruwa, bana zuwa ko ina ruwa saboda lafiyar jikina. Ina samun wuri ne.

Gaskiya bamu kunna kyandari a gidan mu, a wannan yaban da a kunne kyandari an daɗe gaskiya, tayan shekaran baya. Anfi yin amfani da wutan lantarki, nefa da kunna. Da su electrical thing dinnan su, irin su fitila haka, cucila haka da sauran su.

Gaskiya a cikin lokacin da na na da na fi so na fi son, na fi son dare saboda idan ba irin yau weekend ba ko da safe mutum biyu na zai fita ya tafi aiki, ya tafi ofis ko ya tafi school, ya tafi makaranta ko ya tafi wajen aiki amma dare shine za ka zauna ka yi abubuwan da za ka yi sannan kuma ka yi.

Da farko da ka isa ofis da mutum ya isa ofis zai bude idan ya bude zai bubbude tagogi sai bubbude window sai bude kofa sannan zai zo ya share in mutum ya share kayi shara in kayi shara za ka yi goge goge ka goge sannan zaka sannan a baka ka fara aikin.

Ina tabbatar da ingancin aikina ne lokacin da ni kaina nake da tabbaci akan aikin da na yi, saboda ina tsaya wa in yi aikina cikin jajurcewa da gaskiya. Zan tsaya in yi aiki na cikin gaskiya, to indai nayi ni kaina bana da haibi, bani da abin da zance ban tabbatar da aiki na yadda ya ke ba. Tunda ni na san yanda na yi shi, kuma na san na tsaya na yi shi daidai, to da na yi kawai gaba nake abin da ake buƙata shi nake bayar.

Eh ina zuwa kasuwa lokacin da ya kama ko zaka je kayi siyayya ko zaka wani abu. Amma ni bani da shop, bani da shago a kasuwa, sai dai in je in yi siyayya. Zanje in yi siyayya idan ina son in siya wani abu, to shine nake zuwa kasuwa in yi siyayya. Lokuta da dama na ke zuwa kasuwa, ko yauma ina da plan ɗin zuwa kasuwa.

To raguwar abinci idan muka ci abinci muka rage akwai abu da muke akwai ana ba ma mutane akwai wayanda suke zuwa za a ba su. In kaci abinci ka rage mu ba mu zubar wa muna ba ma mutane muna ba ma wasu. Koma ba ka rage ba za ka iya iba ka ba wa wasu saboda ya zama kaza ya zama daidai da kai misali daidai da wanda za ka ci ba.

Ina amfani da man shafawa, ina amfani da nnu biya, ina kuma amfani da cinfo ori, ina amfani da, eh, ya dai danganta da mai da wanda zai lokacin da yanayin aljihun matar, yanayin kuɗin matar da yanayin yanda zai saya lokacin.

Eh, wannnan waya ana amfani da shi. Iyafis dina ana amfani da iyafis hadda blutut ana amfani da shi saboda sauƙaƙa maka jin abubuwa da rashin hayaniya. In kana so ka ji abu cikin sauƙi, to kawai ka saka kunnen waya. In dai ka sa kunnen waya, to fa za ka ji abubuwa cikin sauƙi, za ka ji komai da komai.

Eh ana duba daftarin kuɗi, ana duba wa kullum. Zaka duba ka gani yaya ye yaya ne, ya kake ciki, na wane saura, na wane ka rage, akwai ko babu, ya plan ɗinka yake, ya shirye shiryen ka, ya tsare tsaren ka suke a kai. Yauwa shine zai ka dudduba.

Eh na ce. Eh bari na zo yanzu na sai in zo ina abunnan. Eh abubuwa dai da yawa da ya gasa nan dai. Na na ni tamaya naka ban gane matama ban gane question din ba ban gane wannan tambayar.

Gaskiya ina son ziyartar ƙasashe, musamman ƙasar da na fi son ziyara ita ce Madina, in tafi Makka, tafi garin Manzon mu. Na fi son cikin ziyarata ita ce. Daka nan kuwa ina so in yi ziyara Dubai. Ina son shima in je Dubai ina son in je Dubai sannan ina so in je Dubai saboda in halarci taron crypto da ake yi na duk shekara. Wata shekarar ina sa ran in je nima in halarta.

To wane irin ƙulli kuma? Ɗaura ƙulli, wane irin ƙulli ake iya dauriwa? A wannan tambayan ba ta fita da kyau ba. Ƙulli, wane irin ƙulli? Taitin ɗin abu ko yaya ne? A'a question I can't answer. A'a ba za na iya taken nan.

Gaskiya a rana bana sanin adadi na wanda nake rubuta rahoto. Ina rubuta rahotanni sosai. Ina rubuta rahotanni a platform, ina yi rubuta rahotanni a Twitter, ina yi a Facebook, ina yi a WhatsApp, ina yi a telegram, ina yi a Commarket, ina yi a, a abubu gurare dai da yawa gaskiya ina rubuta. Podcast, abun nan da sauransu. Zo.

Gaskiya ina sasanta rikici daki da daki kuma ina bin shi yanda ya kamata. Daki da daki komai zan bi shi zan tsaya in kalla me ya faru me ya saka sannan kuma yaya a kai sannan daga baya sai in fitar da abun nan. Daki da daki mutum zai bi ya bada abun nan. Zaka kalla yaya abu ya faru.

Botikai da yawa kawai, ai akwai botikai, botikai akwai na ibar ruwa, akwai na wanka, akwai na wanke wanke, akwai na wanki. Botikai dai akwai botikai. Akwai botikai da ake amfani da su sosai sosai. Akwai kayan aiki. Ai botikai, botiki kayan aiki ne. To in ka tsaya a Irgawa ma, za ka ɓata, za ka yi abinnan da,

Zuwa wurare da wuri, a'a bana latti, bana zuwa daga baya. Idan aka ce ana so a je ƙarfe takwas, to zan fita yida ƙarfe bakwai da rabi kafin in kai wurin da zan je takwas takwas. Ina anan za ta ma, ni bana san latti bana san ɓata lokaci. Komai shi yasa komai zan kiyaye shi nima, sannan aka ɓata mun bazan ji daɗi ba.

A'a bani da wifi a gida, bani dashi amma ina sa ran zan saye shi nan kusa. Akwai abin da nake jira ne zan siya, in na siya zan saka nan kusa. Zan siye shi ina dai amfani da data ne, amma zuwa yanzu ina amfani da waya ne.

A'a ina bikin ranar haihuwata cikin farin ciki da gode ma Allah da ya ƙara ba ni dama ya ƙara min shekaru a cikin waɗanda nake ciki, to ina farin ciki ina gode ma Allah a ciki ina tuna ina gode ma Allah Allah ya sa albarka a ciki Allah ya.

Eh ina bada ra'ayine akan yanayin yadda abu ya faru. Ko wane abu akwai wani ra'ayin da za a zo ra'ayin da yayi farin jaye amma ni ina tsayawa ne akan ra'ayina. Zan tsaya akan ra'ayina idan yayi daidai da na wasu shi ke nan, idan bai yi daidai da na wasu ba shi ke nan. Bana bun ra'ayin wani. Ni zan tsaya zan bada nawa.

Muryata tana da ƙarfi, muryata tana da ƙarfi sannan kuma bata da ƙarfi sosai ita ne daidaidai da muryan mata saboda ai ni mace ce, daidai da muryan mata ba ƙarfi sosai ba irin ta maza daza mutum yaji ta gwandareri ya, yana gaga gaga gaga ba amma muryata ba ƙarfi sosai.

Ina son in canza laptop, ina so in canza kwamfuta, ina so in canza waya, ina son in canza, aa in samu in yi branding na wajena. Ya zama nayi branding ɗinshi ya zama fuska janiki, ya zama wurin aiki. Na ne ba.

Kayan amtani nake saya, kayan amfani. Akwai kayan amfani da yawa da ake sisiya daga kasuwa. Za ka sayi wannan, ka sayi wannan, ka sayi wancan, ka sayi abubuwa dai da yawa. Kayan amfani sune, me nene? Su kayan girki ne, kayan yau da gobe ne.

Da kyauta. Ni kuwa ina so in ba da kyauta. Ina so in ba da kyauta sosai. Kyautar da nake so in ba da ta farko shine in samu wasu in koya musu skill. Ko da mutum biyu ne, koya wa mutum skill, in koya mashi sana'ar da zai samu shi ma. Kyautar da nake so in fara bayarwa kenan, Allah ya ce.

Mafi mahimmanci a kasuwanci shine ka siya, ka sayar ka samu riba. Abu mafi mahimmanci shine ka samu riba. In dai ka siya ka samu riba a kan abu to ai ko ka samu mai wani muhimmun abu shine kuma kasuwanci ka rike gaskiya da amana. Ka rike gaskiya da amana sai ka ga Allah na buɗa.

Gaskiya app ɗin da nake amfani dasu sau da yawa Twitter, Telegram, WhatsApp. Telegram, Twitter, WhatsApp. Sai ina liƙa wa Facebook amma dai mafi majority na bima zama a Telegram. Zan iya wuni ma a Telegram da WhatsApp ina aiki. Ina daɗi wa a cikin su, ina aiki da su sosai.

Ina sauraron rediyo. Ina kunna rediyo in saurari labarai inji mai ƙasa ke ciki. Ina sauraron rediyo. Ina saurarar rediyo, in rediyo ina saurarar rediyo. Ina saurarar rediyo. Ina jin labarai da sauransu.

Eh ina saurara rediyo, ina saurara rediyo, ina saurara rediyo sosai. Mutum yana saurara, ina saurara rediyo. A'a, no. Ina saurara rediyo, ina jin labarai. A'a, lokaci uku, misali lokaci uku da rana ka yi, da safe ka yi, rana ka yi da daddare shine za ka ji cikakken ƙarfi da lafiya. In ka da aiki ka yi, kafin ka tafi aiki ka yi.

Abin sha da na fi so ina son yogurt. Na fi son yogurt. Ina son yogurt da yogurt da Five Alive. Sune abin sha da na fi so. Sai ruwa. Ruwa kuma shine water is life in ji Bature. Ruwa shine rayuwa. To sai ma shi ma ruwa yana cikin abubuwan da na fi so in sha.

Sau nawa kake duba saƙonnin ayyuka? Koyaushe ina cikin duban sakonnin ayyuka, anga waye ya min mail waye yake son aiki. Na ni dama sana'ata graphic design na ke. Da zane ina yin graphic design, ina yin logo, ina yin invitation card, ina yin flyers da sauransu.

A'a nina na fi son shayi na fi son shayi ina shan kofi ne ko saboda wani gajiya ko wani abu amma dai shayi shi nafi so a bisa kofi. Nafi sab shayi a bisa kofi saboda shayi zan sa mishi madara, zan sa mishi abin nan. Nafi san shayi.

Ina rubutawa, ina rubutawa kuwa. Ina rubuta komai da komai. Duk wani abu da aka kashe a wurin aiki ina rubutawa sannan daga farko komai in cire mishi-- sannan daga farko daga ƙarshe in cire ribar da muka samu. In ware kuɗin ofis, in ware kuɗin da ya zama na kamfani ne na mane.

Da safiya lokacin da na farka ina tashi in yi sallah. Bayan na yi sallah ina yin azkar da zanyi, in yi karatun Qur'ani da zanyi. Sannan in zo in fara shirye shiryen fita. In fara shirye shirye in makaranta za ni ko in gun aiki za ni to zan fara yin shirye shirye. Zanyi aiki.

Eh ina jin tsoron, gaskiya ban cika jin tsoron kwari ba. Indai ina jin tsoron kwari, to kwaro mai cutarwa ne. Amma in kwaro ba mai cutarwa ba ne, to ba na jin tsoron shi. Ban jin tsoron ƙwaro sai dai idan mai cutarwa ne. To in ko me cutarwa ne inajin tsoron shi in ko ba mai cutarwa bane ban jjn.

Eh ina amfani, ina amfani, ina amfani sosai. Ina amfani da ajiyar yanar gizo ina amfani da da crypto ina amfani da wallet haka da nake ajiya a ciki da exchange ina da su da amfanin da nafi yi da su.

An sa. Aima na ce ka ɗauki naka ka sha shi ke nan to bani na nawa bani nawa. Ɗauki naka gashi an sa sha to. To shi ke nan. Shi ke nan. Ina ba da shawara a wurin aiki. Ina ko ba da shawara. Ina ba da shawara kuma muna yanke decision kuma ana samun amafani sosai.

Abubuwan wanda suke samun ƙwarin gwiwa zuwa aiki da yawa. Akwai ƙwarin gwiwa sosal da mutum yake samu a wurin aiki. Sosai da sosai. Ayii. Ma abun. Ƙwarin gwiwa dai sosai da sosai kuka na samu. Akwai ƙwarin gwiwa. Da mutum ke samu. Gashi to, gashi ka zauna. Zauna. Zauna. Kaman ba kowa zauna. Gaskiya ni abin da ke ƙara bani ƙwarin gwiwa a wurin aikin mu, yanda mutane suke zuwa kuma suke yarda da mu, suke yarda da aikn. Gaskiya wannan yana ƙara bani ƙwarin gwiwa wurin ƙara ko banyi niyan fita ba nake fita. Saboda wannan ƙwarin gwiwar da nake samu, mutane suna jin daɗin aiki da mu. Muma munajin daɗin yi da su. To gaskiya wanna yana bani ƙwarin gwiwa sosai da sosai. Ina samu ƙwarin gwiwa ta wannan fuskar. Ayii akuya.

Eh akwai yiyuwar abubuwa da ka ci yene? Ko yanzu kake ci? To ka ci da kyau. Ka ci karka dingan zubarwa ka ji? Ka kuma sha kunin? Eh ka sha, ka sha eh mm mm.

A cikin kayan marmari na fisan apple, mango da banana. Ina son su waƴanan, ina son tuffa da mangwaro da ayaba. Ina son wa'yannan abubuwan cikin kayan marmari. Ina son su, ina jin daɗin shan su. Ina jin daɗin shan su sosai da abarba. Abarba ma akwai daɗi ina son ta.

Eh akwai kaman mu masu designing, mu masu zane-zane duka muna amfani da su amma mu masu designing mun fi son pencil saboda pencil shine abinda za kayi zane da shi, za ka yi drawing, za kayi fi zane, kai ka abin. Alƙalami kuma muna aiki ne dashi wurin rubutu.

Eh ina binyan kuɗi ta waya. Ka saya abu ta waya? Ina biya ina saya da sayarwa ta cikin waya sosai, ina biyan kuɗin wuta, kuɗin ruwa, da sauransu.

Ina karanta jarida, ina karanta jarida. Musamman jarida ta waya ina karanta jarida. Ina shiga shafin BBC sosai da sosai. A dan yanzu na fi amfani da waya bisa paper, jaridar paper. Zan shiga Daily News Channel, zan shiga ko BBC ko naba in gani abu.

Wannan ya danganta da abin da kai shiru, kai shiru. Kai shiru, dauki kunun ka sha. Dauka. Kyanta abin da mutum ke da shi wanda kake da shi kake da dama a lokacin shi zakai to ya isa. Ya isa, ya isa. Ya isa. To gashi in baka a baki to gashi eh to ya isa to ci nice to yi hakuri.

Gaskiya ni dai twenty four hours ina amfani da waya. Tana hanuna, ba bacci nike da zan iya cewa arana kusan ten hours, ten hours nawa na wayane. Ten hours nawa na wayane, ina amfani da waya sosai, sosai da sosai.

Eh, yana son abinci mai yaji, yanzu ma gaya nan shi nake ci, amma ba wai ya ji sosai ba saboda yanayin lafiyar mutum, sai mutum ya ci dai sauwa sauwa saboda karka je kaci abin da kuma zai taɓa maka lafiyarka. Sai ka ci dai ɗan sauwa sauwa dai, adai ci karka dai ci yajin da yawa kuma karka je shi salam ɗinnan kamar na mayu.

App ɗin da nake amfani da shi saboda saƙo ne WhatsApp. WhatsApp nake da Telegram in tu na tu saboda tura da saƙo ne. WhatsApp da Telegram ko sai kuma message, message na SMS shima ina amfani da shi amma na fi amfani da WhatsApp gaskiya don two da saƙo. Na yi sai Facebook jefi jefi.

Sabulun da nake amfani da shi toh ina amfani da shower gel ne. Wani gun kuma inyi amfanin da wani sabulu mai suna Face wani Family Care. Hakane su ne sabulun da nake using da su nake amfani yau da kullum. Sune abubuwan amfani.

Dai dai kuwa da lokaci. Ba na saɓa lokaci. Aiko dai dai, Sadiq ne? Awo. Lokaci na yi zan fita in tafi aiki. Ba na saɓa lokaci, ba na bari.